A'a, ba na riƙe riga a aljuhna amma na kan riƙe riga a cikin jaka na saboda sanyi. Mu na cikin lokacin sanyi a inda ni ke nan, so na kan riƙe sweater a cikin jaka na. Amma ba na riƙe, ba na riƙe riga a cikin aljihuna saboda aljihun karami ne ba zai shiga ba.

Shawara wani abu ne mai matuƙar amfani a rayuwa, musamman ma a wajen aiki? Shi yasa akan so mutum ya samu abokanayen shawara da su, a duk lokacin da yake buƙata. Ni nakan yanke shawara a wajen aiki, in na tuntuɓi abokan shawara a wurin abokina, in na ga abun yafi ƙarfin hankalina ko yafi ƙarfin ƙwaƙwalwa na. Nakan tambayi wani wanda ya fi ni himma a wajen aiki, in tambaye shi ya kake ganin zan yi abu kaza? Har in ya faɗa mun sai in ƙara tambayan wani. In wani ya faɗa mun irin abunda ya faɗa mun to sai in yi amfani da shi. Saboda shi bin shawaran mutum ɗaya wani zaban yakan kawo damuwa, to sai nakan tambaye mutane biyu ko uku. In hankalinsu ya zo iri ɗaya, to sai in yi amfani da shawararsu.

Yacce nake kiyaye kalmar sirri shine ban cika yin surutu da yawa da mutane. Because, saboda in ka cika magana da mutane akwai sirrin da, duk inda ka yi ka ɓoye shi sai ka bayyana shi da bakinka. Dan Hausa sun ce baki shi ke yanka wuya. So nakan kiyaye magana da mutane da yawa haka ko yawan surutu a cikin mutane saboda kiyaye faɗan sirrukan da bai kamata mutane su ji a kaina ba ko kuma a kan wani wanda ya faɗa mun ya ce in riƙe mai sirri. To nakan yi shiru lokacin da nake labari da mutane ko lokacin da naga mutane suna da yawa a waje. Yadda nake kiyaye kalmar sirri kenan.

Eh nakan duba laman QR saboda ko ina amfani da wayar android to lokacin da na ga barcode nakan buɗe kyamara na nakan scanning in shi in duba QR code na abin da nake nema ko kuma na kotun da na ko kuma ya bani in wuce inda ya kamata in wuce. Nakan yi saboda wayana yana yi. So kuma abu ne mai matuƙar amfani da yake yi. Ɗalibin makaranta ne na jami'a so yawanci bana rasa scanning abubuwa irin wannan.

Eh, da yake mu a nan Afirka kuma especially a nan Najeriya, ko kana son yin aikin bayan lokaci ko ba ka so, akwai lokacin da dole zai kama ka ka yi. Saboda kana neman kuɗi, kana neman kuɗin da za ka rufawa kanka asiri da iyalanka da kuma iyayenka. Toh ba option bane wani zubin dole ne mu yi aikin bayan lokaci saboda kan bamu kuɗi mai yawa. Toh mu kan yi aikin bayan lokaci saboda mu samu kuɗi masu yawa.

Wato gurin aikina gurine da ya ke cikin kasuwa gurine da ake ayyuka iri iri se da abubuwa iri iri da yake masana'anta ne babba. Kasuwa ne wanda ya yi suna a Afirka gaba ɗaya ba ma Najeriya ba. Kasuwa ne na terminals wanda ba irin abubuwan da ba a siyarwa daga kan gwanjon wayoyi, kwanuka, tukwane, takalma babu abun da babu. To guri ne babba a wannan nahiyar Afirka da kuma Najeriya. So gurin aikina gaskiya guri ne da ake samun kuɗi kuma ake siya da siyarwa.

A'a, ba na kunna kendir a gida. Kendir wani tsohon yayi ne a nan sabo da samun na'urorin fitilu damu ke da su yanzu na haska wuri. Yanzu mukan samu wuta na sola, na rana kuma mukan samu na wayoyin mu, mukan samu kuma na, na wutan, wutan lantarki. To kunna kendir gaskiya ba mayi. Wannan abu ne da munyi shi da amma yanzu babu. Ni rabu na da in ganshi maya gaskiya na kwana biyu.

Nakan karɓi baƙo gaskiya da hannu biyu-biyu amma na fi son baƙo ya kira ni ya faɗa min cewa yana zuwa saboda nima in shirya mai abubuwan da zan ba shi ko kuma in karɓe shi da shi. Ban san baƙo ya zo wurina bai faɗa min ba, so nakan karɓa baƙo duk lokacin da ya kira ni baƙo yana zuwa nakan karɓe shi da hannu biyu, nakan shirya mai liyafar girma, in dafa abinci da kuma in samo mai abubuwan da zai ci kuma ya gamsu da kanshi shi ma.

Eh nakan zauna a kan gwiwata wajen yin sallah ko kuma zaman tahiya. Idan ina yin sallah nakan zauna a kan gwiwata ko kuma in na gaji da zama nakan koma ƙasa in zauna a kan gwiwata. Wannan abune da nake yin shi a kowanne lokaci a rayuwata. Don haka zaman gwiwa wani abu ne da mai matuƙan amfani a wurina saboda wajen yin ibada da kuma wajen hutawa bayan gajiya.

Ah, tabbas addu'a ai wani kariya ne ga duk wani bawa da yake doron ƙasa. Addu'a abu ne da idan ba mu yi shi ba ma, to mu karan kan mu ba ra mu ji daɗin zaman rayuwa ba. Dan haka addu'a takobi ne ga mumini. Nakan yi addu'a a kowanne lokaci, lokacin da nake ibada, lokacin da nake zaune, lokacin da nake cikin fargaba ko kuma lokacin da nake buƙatan wani abu a gurin Ubangiji na. Addu'a ni a gurina ba wani abu ne da zance ne ba dole ba. Dole ne a rayuwana ko ina so ko bana so dole in yi shi addu'a ga Ubangiji na kuma yakan amsa mun abubuwan da nake nema a gurin shi. Dan haka addu'a matuƙa abu ne mai amfani a gurinmu. Nakan yin shi da safe bayan na yi sallah, nakan yin shi da rana bayan na yi sallah, nakan yin shi da yamma bayan na yi sallah, nakan yin shi da daddare bayan na yi sallah. Nakan yi addu'a duk lokacin da na je masana'anta kafin in fara aiki. Nakan yi addu'a duk lokacin da zan ci abinci. Nakan yi addu'a a duk lokacin da zan fita a gida kuma nakan yi addu'a duk lokacin da, da zan yi bacci. Wannan abu ne da ya zama mun kamar jiki a wurina.

Kasuwanci ai tun ina yaro na fara shi kuma ake kai ni kasuwa har na girma. Saboda haka ni ina yini ma, don haka kasuwanci abu ne da nakeyi a koda yaushe shine na rayuwata abin da nake yi, nake samun kuɗi ke nan a rayuwa ta. Kasuwanci abu ne mai matuƙar amfani a wurina har na koya kuma na iya kuma na kan yi, na kan, na kan yi shi yanzu. Kasuwanci dangi gadon gidan mu ne kuma ba ranar da zan daina har sai na bar doron ƙasa ko rashin lafiya don haka kasuwanci abinda nake yine a koyaushe.

Ai kusan yanzu ma abun da muke kanyi kenan, saboda tsaro da kuma abubuwa dai na rashin yarda na rayuwa na yanzu, ya sa ba ma iya zuwa banki sai dai komai mu yi shi a kan wayan mu. Duk wani transfer na kuɗi da muke wa kwastomomin mu ko wanda suke ba mu kaya, muna yin shi ne ta waya kuma yafi sauƙi ba tare da kuma an caje mu da kuɗi mai yawa ba. Don haka transfer na waya ko kuma biyan kuɗi ta waya abu ne da bazan ce ba na yin shi ba, ina yin shi kuma a wani, a wani lokacin ma a rana na ka yin shi sau biyu, uku har zuwa biyar.

Ai wani zubin abokanaye ma sukan kira ni ma da kyamara gaba ɗayanta sabodaa duba da yanayin inda nike san ɗaukan hoto. Wato wayana in ka duba da kaga hotuna ne kawai a ciki zalla babu wani bidiyo daga hotuna zalla sai kuma abubuwan da ba a rasa ba. Because na ɗauki hoto wani abu ne da idan ban yi shi ba bana jin daɗi a rayuwana. Duk lokacin da na samu dama nakan ɗauki hoto saboda tarihi saboda am in ajiya abubuwan da wata rana zan nuna wa ƴaƴana da kuma iyalaina. Nakan ɗauki hoto matuƙa sosai a kowane lokaci.

Nakan yi amfani da applications kamar na banki, um, da kuma na ɗaukan hotuna da kuma application na jin karatu kamar na karatun Kur'ani. Saboda wa ƴannan application ɗin suna da amfani a gare ni musamman ma application na tura kuɗi dayake ni ɗan kasuwa ne. Nakan yi amfani da su wajen turawa kwastomomina da kuma waɗanda suke bani kaya kuɗaɗen su. Kuma nakan yi amfani da application na, na jin karatun Kur'ani wajen lokacin da nake bacci ko kuma lokacin da na da idar da Sallah. Da kuma nakan yi amfani da application da kuma na ɗaukan hotuna da yake ni mai son hoto ne.

Me shi ke kasuwa ne, wani lokaci kawai za su zo random ne ba wai na kira su ba su zo kawai su duba kaya. To daga nan sai na tare su ta karɓa me kyau kuma na basu abunda suke so kuma na nuna masu gaskiya kuma na basu abunda ze yi kyau dasu ko kuma abubuwan da suke siyarwa. To wannan ya shine yanayin da nake haduwa da abokan cinikina. Kuma in suka tafi sukan so su dawo gurina siyan kaya.

Ahm, na fi son lokacin dare gaskiya saboda lokacin na, na dawo daga aiki na gaji, nayi wanka naci abinci kuma sai inyi bacci saboda in huta wa raina na fi son wannan lokaci saboda lokaci ne nake cire duk wani gajiyan da na samu da rana kuma wannan lokaci shine nake zama inyi hira da iyalai na kafin barcinya dauke ni wato wanan lokaci kuma shine lokacin da ba hayaniya ba wane maganganu da yawa ko kuma karar abubuwa da zai hanani bacci ko kuma zai dame ni shi yasa nafisan lokacin dare a kan rana.

Nakan wanke tufafina sau ɗaya a sati gaskiya saboda duk kayan da na saka a ranakun sati nakan wanke shi ranan, ah, ranan lahadi. Saboda tara wanki yana mun wahala yin shi in suna da yawa amma in ban tara da yawa ba nakan yi wankina cikin sauƙi da kwanciyan hankali. So duk kayan da na saka a sati nakan wanke shi ranan lahadi kafin kuma in shiga wani sabon sati.

Tabbas nakan ajiye kwafin labaran baya-bayanan yadda na yi a kasuwanci, saboda, a receipt da nake amfani da shi akwai, akwai receipt na customer, akwai nawa na mai kaya, akwai kuma order copy da muke amfani da shi wajen ajiya bayanai, sau da ko da wani lokaci an samu saɓani nakan fito da nawa in yi amfani da shi, so tabbas ina ajiye kwafin bayanai.

Ahm, akwai abubuwa da nake yi da dama wajen kiyaye lafiyar jikina. Na farko, nakan tabbatar na yi wanka, na yi tsab ba datti a jikina. Na biyu kuma abincin da nake ci, wajen da nake kwanciya da kuma irin ɗabi'un mutanen da nake alaƙa da su da kuma tsabta ta inda nake zama. Nakan tabbatar duk lokacin da zan tafi ta kasuwa na saka kaya mai kyau, na yi wanka, na sa tulare. Kuma duk lokacin da zan ci abinci na wanke hannu, na yi, eh, addu'a kuma kafin in ci. Waɗannan su ne hanyoyin da nake yi nake kiyaye lafiyar jikina. Kuma in dare yayi in na dawo daga aiki, nakan yi wanka kuma kafin in yi bacci. Waɗannan abubuwa ne da nake yin su a kowane lokaci don kiyaye lafiyar jikina da kuma tsare jikina daga cututtuka na zamani.

Ba zan ce ina bin kowane ƙa'idodin aiki ba amma dare gwargwado da kuma iya abin da na sani ina yin ƙoƙari wajen kiyaye ƙa'idodin aikin da nake yi. A kowane rana ina tabbatar da cewa ban taka dokan aikin da nake yi ba kuma ina yin abu daidai bisa ƙa'ida.

Ahm, tabbas cin abinci mai yaji a guri na abu ne da nake matuƙan son shi. Saboda idan na ci abinci babu yaji gaskiya yana sa zuciya na ya tashi har inji kaman zan amayar da abun da na ci. Amma inna ci abinci mai yaji yana ƙayatar da zuciya na yana gamsartar da zuciya na wajen abun da na ci. So tabbas cin abinci mai yaji a guri na ya zama dole a kowane rana. Dan abinci ma in ba yaji gaskiya ba zan iya kai shi bakina ba. Saboda na san zan iya amayar da abun da na ci. So abinci mai yaji a guri na abu ne mai matuƙar amfani har imma in ba yajin ma ba zan ci ba.

Gaskiya nakan yi tafiya mai dogon zango. A wani lokaci zan iya tafiyan mintuna talatin da ƙafa ko kuma awa ɗaya da ƙafa saboda abune da na saba yin shi ba tun ba yanzu ba. Lokacin muna yara, zamuje makaranta mukain taka daga gida zuwa makaranta kuma an tashi haka muƙara ta kowa mu da abokanayen mu muna tafiya, muna hira, muna wasa. Ti dana girma ma na girma da shi nakan taka daga gida zuwa shago ko kasuwa. In abin hawa na ya ishe ni nakan ajiye shi a gida shima ya huta, ni ma in taka. To abune da na saba yinshi tun muna yara har yabi jikina kuma zan iya yinshi koda babu abin hawa. So gaskiya a rana zan iya takawa na minti talatin ko awa ɗaya ba tare da mana na gaji ba kuma zan iya yin fiye da haka ma gaskiya.

Tabbas ina son ɗakina yayi haske, ya zamanto akwai haske a ciki saboda duk inda akwai duhu bana so, bana son duhu. Duhu ba abu ne mai kyau ba, ba abun da za mu yi addu'a bane mu haɗu da shi. So ina son ɗakina a kowane lokaci ya zamanto yana da haske. Duk abun da zan duba in gani ko duk abin da zan rubuta in gani, ko duk abin da nake nema ingani shi cikin sauki. So duhun ɗaki ba abu ne da nake son shi ba. Na fi so in ga ɗakina da haske, haske ma mai kyau da zan duka abun da nake nema ko allura ne nake nema zan gan shi. To ganin ɗakina da haske kan fara yin ta marai kuma abu ne da yake so matuƙa.

Son cin abincin titi wani zubin kamawa take yi saboda babu inda mutum zai yi ko kuma ya yi nesa da gida, to dole bashi da wani dama sai dai ya ci abincin titi. Amma cin abincin titi ba abu ne mai kyau a guri especially ni a wurina ba, sanshi nake ba. Amma sai dai in ya zama dole, mutum dole sai ya ci abincin titi saboda ko jin yunwa ko kuma jin ƙishan ruwa. Amma cin abincin titi a gona ba wani abun da nake son yin shi ne sosai ba.

Application da nake amfani da shi wajen tura saƙonni suna da yawa gaskiya. Ina amfani da application kamar na Messenger da kuma Facebook da kuma application na WhatsApp wajen tura saƙonni tsakanini da abokanaina da kuma kostomomina wajen dangane na biya musu bukatun su na abubuwan da suke nema a wurina. Kuma nakan yi amfani da application na, na Twitter da kuma application na TikTok wajen mika saƙonni gaba ɗaya. Yo application ne suna da matuƙar amfani a wurina saboda tura saƙonni ko na kasuwanci ko kuma na abokantaka gaba ɗaya.

Wato ina tofa yawu ne a-a kwata, a kwatami. Bayi abu ne mai matuƙar amfani mutane su san yadda da zasuyi su tofar da yawan su. Ba ko ina ne mutum ya gani ko kuma yake je tofar da yawo kuma to ni ina tofar da yawu a cikin kwatami ne ko kuma cikin bayi. Amma baran in iya tofar da yawu haka kawai a inda mutane suke yawancin zama saboda akwai abin ƙyama a ciki. So ni ina tofar da yawu ne a cikin kwatami ko cikin bayin-bayin-bayin-bayin ɗaki.

Wato ina amfani da kafofin watsa labarai da dama. Ina amfani da Facebook, ina amfani da Twitter, ina amfani da WhatsApp, ina amfani da TikTok, ina amfani da, da Instagram. Wato waɗannan kafofin yaɗa labarai ne da suna da matuƙan amfani a, a harkokin rayuwar yau da gobe. Kuma misali ma kamar WhatsApp shi hanya ne na tura saƙonni cikin sauƙi da kuma hotuna da kuma bidiyo don amfanin kai da kuma kasuwanci.

Gaskiya na fi son burodi me laushi wanda be ƙome sossai ba burodin da ba ya sa mai gishiri da yawa ba kuma siga bai yi yawa ba. Wannan burodi irin shi ne yake ƙayatar da ni kuma in na nake yi gamsuwa. Amma burodin da aka sa mai suga yayi yawa ko kuma aka sa mai gishiri yayi yawa gaskiya bana cika son cin shi saboda baya daɗi a baki kuma yana da saurin ƙosarwa. Amma burodin da siga bai yi yawa ba gishiri bai yi yawa ba shine burodin da nake cin shi da yawa kuma yake gamsar da abun da nake so.

Gaskiya muna da manufa na wata-wata, wanban shi muke kira monthly a plan. Ko wanie wurin masana'anta mai girma suna da plan nasu na ganin sun ci gaba kowane wata. Don haka ni ma wurin inda nake aiki muna da manufanmu na wata-wata.

Dabbas ina da dabbab-dabbobi na gida, ina da, ina da akuya, ina da rago, ina da kuliya, ina da kare. Duka waƴannan abubuwa ina da su, kuma musamman ma dabbobin rago da akuya ina yin su ne wajen kiwo. In na kiwata su suka aihu, sukan tara ƴaƴa, kuma su kuma sukan girma suma su fara aihuwa. Waƴannan dabbobi ne na masu albarka, a tattare da su wajen in kai kiwonsu sukan hai-hai-hai-haifa da yawa kuma su ma su tara ƴaƴa.

Gaskiya na fi amfani da medicated sabulu. Sabulun da yake faɗa da kwayoyin cuta a jikin ɗan adam. Waɗannan su ake kira medicated soap. Su ina amfani da su ne wajen yin wanka ganin don magance da wani ƙwaro ko kuma wani cutar da yake jikina yakan cire min wainnan cututtuka kuma yana jin daɗin shi sosai. Don duk lokacin da na daina amfani da shi wajen yin wanka yakan nuna a jikina.

Gaskiya dangantaka na da abokan da abokan aiki ayuka na dangantaka ne mai ƙarfi kuma dangantaka ne na zumunci da kuma yarda. A muna zaman lafiya kuma lumana kuma zaman amana. Babu cuta, babu cutarwa tsakaninmu. Mutane ne masu kirki, mutane ne masu albarka, mutane ne da suka san darajan ɗan adam. Dan haka dangantaka na tsakani da su dangantaka ne mai ƙarfi kuma mai albarka a ciki.

Gaskiya na fi son taxi akan bus because bus baya saurin cika kuma suna tsayuwa da yawa a kan hanya har ya ɓata min rai in zan je in yi abu ban samu, ban samu in je in yi da wuri. Amma taxi da zarar an cika an shiga ba a tsayawa sai har an kai inda ya kamata a kai. To ni na fi son tsarin mm taxi a kan bus gaskiya.

Gaskiya na fi son miya me zafi akan miya me sanyi because duk abin da yake da zafi ya fi daɗin ci akan abin da yayi sanyi. Duk abin da yayi sanyi baya daɗi a cikin baki. Don haka nafison cin abinci ko kuma son miya me zafi akan miya me sanyi gaskiya. Dan miya me sanyi zai iya ɓata haƙwara ko kuma ya tayar da zuciya amma miya me zafi shi ne zai yi daidai da abun da mutun yake so na ra'ayin shi. Sannan haka na fi son miya me zafi akan me sanyi.

Gaskiya nafi son shayi akan kofi saboda shayi abune da ansa mai madara da lipton, coffee kuma zallan coffee ne a ciki. Dan haka nafi son shan shayi, shayi kuma mai zafi da biredi. Dan coffee shi kawai ana san shine wani zubinma bama da dama. Nafi son insha shayi da biredi mai zafi.

Gaskiya wani zubin nakan iya raira waƙa amma ba ko yaushe ba. Waƙa irin na al'adata na Hausa. A misali akwai wakar mamman shata da yace "Allah yasa muje gidan Ahmad a ruwa, na garba mai nasara a ruwa". Waƙoƙi irin waɗannan suna nishadantar da ni tabbas.

Gaskiya mu kan yi taro sau biyu a mako. Mu kan yi taro na Monday ranar fara aiki na sati da kuma a Juma'a ranar ƙare aiki na sati. Waɗannan su ne kwanakin da mu, da muke yin taro a mako. Mu kan yi taro sau biyu a mako, da Monday da kuma ranar Juma'a.

Eh sosai ma keke abu ne da na iya shi tun ina yaro. Tun kafin in girma inyi wayo ma na iya keke sosai. Nakan so in hau keke wani zubin kaman ranan ƙarshen mako in zan tafi gurin motsa jiki nakan hau keke saboda ƙafa fuwana su sama balance ko kuma shakatawa. Tabbas keke abu ne da nake son hawa kuma ina da shi kuma duk lokacin da na ga ina da ra'ayin tuƙa shi nakan hau, in je guri mai nisa kuma in dawo.

A cikin kayan marmari da muke da su gaskiya akwai abubuwan da nake son su da yawa. Nakan son shan su saboda daɗin su da kuma amfaninsu a jikin ɗan adam. A cikin kayan marmari zan fara da ayaba. Ayaba abu ne da nake mataƙar so saboda daɗin shi da kuma protein da ko kuma abin buwan gyara jiki da yake jikin shi. Na biyu ina son mangwaro. Mangwaro ma saboda daɗin shi da kuma ƙayatar da jiki da kuma ƙayatar da zuciya na da yake. Apple shi ma ina son shan shi saboda daɗin shi da kuma ƙayatarwa. Haka zalika abarba shi ma ina son shan shi da kuma daɗin shi da kuma ƙayatarwa.

Eh wani zubin mukan raba abinci da mutane, amma ba koyaushe ba. Akwai lokaci lokaci da mukan raba abinci ga mutane saboda sadaka da kuma neman biyan bukata. Ta wani zubin kuma mukan raba abubuwa daban daban ko dabino ko kuma kayan marmari.

Nakan sha ruwan kayan 'ya'yan itace kamar ruwan cikin da yake kwakwa ko kuma, eh ruwan da yake cikin kwakwa saboda ruwa ne da yake da tattare da magani a cikin shi da kuma matuƙar amfani a jikin ɗan adam. Wannan ruwan kwakwa a koyaushe nakan gana yi tuƙuru na samo shi, na sha saboda yakan gyara min jiki kuma yakan ƙara min lafiya a jikina.

Kiya jure wa zafi abu ne mai matuƙar wahala. Wato shi yanayi na zafi yanayi ne na sa rashin lafiya da kuma sa mutum ya zanƙobe ba kuzari a jikin shi kan dauki kuzari a jikin ɗan adam. Dan haka shiyasa yanayin zafi yafi yanayin sanyi yafi yanayin zafi dadi. A kowane lokaci idan ana zafi mutane su kan takura to jure wa zafi abu ne da yake matuƙar ban wahala har sai indai ina zama a kusa da akwai fanka ko kuma mafificin hannu.

Gaskiya na fi son in zauna in buɗe ƙafafuwa na saboda su huta. In duk lokacin da nake son zama, na fi son in zauna ƙafafuwa na a miƙe kuma akan kujera mai laushi ba kujera mai tauri ba. Don haka yake sa mun in samu daman miƙe ƙafafuwa na da kuma baya na su samun support.

Musafaha abu ne da ya zama dole a gurin musulmi da yake rayuwa a cikin musulmi. Saboda duk lokacin da muka waye gari muka tashi muka fita kasuwa, farkon abin da muke bawa wajen mu shine musafaha, gaisawa da mutane da kuma, ah, abubuwa kamar haka. Don haka musafaha abu ne mai matuƙar amfani da kuma ba zan iya guje mata ba. A kowane rana nakan yi musafaha wuce adadi.

Ba ranan da ba na zuwa kasuwa. A dukkan ranakun da muke dasu a sati, rana daya ne kawai bana fita kasuwa kuma shima nakan je amma ba da wuri ba shi ne ranar Lahadi. Amma dukkan ranakun nan na kan fita in je in yi kasuwanci na, in je in dawo. Kuma Allah ya kan ba ni sa’a kuma alhamdulillah.

Nakan je kasuwa sau biyu, a ranaku, a biyu. Nakan je kasuwa sau biyu a ranaku biyu. Nakan je kasuwa ran Monday da kuma ran Juma'a, waɗannan su ne ranakun da nake zuwa kasuwa.

A'a, ba ta daidaita haske da kanta, sai dai ni ne nake ƙarawa kuma wani zubin nake rage wa. A misali da safe na tashi nakan ƙara hasken wayana saboda in gan-- in dinga ganin abun da yake faruwa. Haka kazalika dare dare nake rage wa saboda hasken kar yayi yawa wa ido na. Wa i nan haka nake yi da su lokacin da safiya yake ko dare yake.

Gaskiya duka na kan so in zauna a kansu amma awar wani lokaci na fi son zama a kan kujera saboda na fi barar rajewa ko da mika kafafuwa na a kai. Wani zubin kuma na kan son zama a kan taburma lokacin da nake son shingiɗewa ko kuma lokacin na yi bacci.

Wato abubuwan da nake tunawa da su lokacin da nake yaro suna da yawa. Na farko shine wasanni da muka dangayi na yaranta lokacin muna yara, wasannin langa, wasannin tsokana da kuma abubuwa iri wani da kuma irin abinci da muke ci da kuma irin wasannin da muke yi duka.